A'a na fi kuzari da yamma gaskiya. Don da safe lokacin mutum ba na tashi ne, gaskiya lokacin ban da kuzari, sai da yammaci dai na fi kuzari sosai. Lokacin na ci abinci, na ci na ƙushin nan, time in na ɗan fi jina da ƙarfi sosai.

A'a sosai ina waƙa cikin zuciyar wallahi sosai musamman ma irin ina ɗan wani abun ko ɗan bacci, zan ɗan kwanta haka sai in dinga yin shi a zuciya zuciya. Zan ji ya ɗan fi ɗaɗi zan saƙa bacci, ma wallahi in ɗan yin shiru cikin zuciyar ka haka.

Abun da nake tunawa da na ke yaro, gaskiya akwai lokacin da aka mun wani ƙarya ne sosai, sosai da yake bazan taɓa tunawa ba wallahi. Ih, to ƙaryan nan an mun gaskiya lokacin ina yaro ne saboda an raina ni ne shi ya sa gaskiya kuma bazan iya tuna shi ba. Shi kaɗai ne abun da nake tunawa gaskiya an raina mun wayau lokacin.

Gaskiya ni ba ma'aboci karanta littattafai bane. Gaskiya ban ma sa wannan a ajanda na wani dauko littafin ince zan karanta ba. Ni inaga kamar ma ɓata lokaci ne gaskiya. Me just kun ɗauki littafin karanta ni a tunani na gaskiya ɓata lokaci ne.

Eh to gaskiya ina cin abinci da duka amma gaskiya nafi cin abinci da cokali. Nafi cin abinci da cokali shi ku ma hannu most of da time da yara yanzu anyi cin abinci da hannu zai ci ginin a ce wai na ko to haka yawan nan za su damu daɗin ci da hannu. Amma cin abinci da cokali, da cokali naki nafi cin cokali sosai.

Eh to ana jurewa zafi sosai. Wajen jure ma zafi ka samu fanka, ka nan sayo fanka, koka ɗansa AC sosai. In kasa wannan biyun gaskeiya aka ka gujema zafi sosai. Aka kaida sanyi da zafi kuwa to sai dai wani irin abinnaka ya ɗan samu matsala amma sosai ga fanka asa AC.

Eh ƙwai ina son dafa, ina son cin soyayyen kwai ne amma ba dafaffen ƙwai ba. Shika ga ka soya ta dafaffen ƙwai, saika ka sa ruwa ka dafa shi ya tausa, ya tausa sosai, kaman shi kuma ya fasawa kawai zakayi ka soya. Amin, wannan shi kuma zai ɗauka wajen ten awa ma ten minute kai, ten minutes kafin ya dafu. Wannan just five minutes ka gama shi.

Gaskiya ina kiyaye lambar sirri na sosai, ina samun kamar ace littafi haka ina rubutawa ko kuma in hada da email in ɓoye shi a email inda ma mutum bai iya taɓa kawowa ba. Duka nake tunani na ke ɓoye su.

Eh sosai. Ina, ina yin wannan sosai, ina ɓoye wayana daga mai da cuta. Sosai. Kaga ma yan zuma ɗan kujemai kamar da Fati haka, za ka sa shi ajihu ka ɓoye shi ka mai. Tanadi wuri mai kyau ka ajiye shi sosai.

A wasu kiranai na fisan yanayin cikin jin daɗi wallahi in jini cikin kuɗi. Tu mutsi mu ci wannan, yi wannan, yi wannan. Na fisan jina na yanayin cikin kuɗi. Wajen shi kuɗi ya yi.

Eh ina iya dubawa, ina dubawa ace wani a sati ina dubawa so biyu sosai, ina dubawa so biyu a sati saboda na bar lambar nan ina da matukar amfani ina dubawa shi a sati su irin su biyu haka.

Eh, yana taimakawa mutane game da basu shawara, da tallafi ɗan abun da ba ra'arsa ba na taimakon al'umma da gaskiya. In ka ba shawara, bawa mutum shawara ma yana da kyau sosai a addini. Ya kamata a ɗan dunga basu shawara a taimaka musu da abun da basu da shi ma.

Eh ina iya ba da wa in ta zo a tayi lokacin da haka zo a ban ba da barkwanci. Irin ana ɗan zaune shuru danwa ya saka danwa taɓo irin abun da aka ɗan yi na barkwanci gaskiya don ba wa da wana nishaɗi irin an dan zauna shiru hakan nan don basu a ɗan ci dariya don kagane.

Eh, lokacin da ba wutar lantarki ina samun waya na, inta kallo TikTok ko IG, in dan yi WhatsApp ko in dan yi waya ma da budurwa na, dai abin da na dan fiyi kenann gaskiya lokacin da ba mu da ba wuta gaske.

Eh ina koyan yaren turanci ne, zan dai ce nake koya. Ma wani ya bani yare wanda wannan Hausa da turanci, gaskiya ban yi, zan iya koyan wani yare ba. Wannnan yaren su biyu kawai sun ishe ni.

Eh ina yin, ina shan ruwan guda'yan itacen gaske. In lokacin ma kana iya iccen haka, baka je zufa ya dan ke toma ka ji ƙishirwa aiki. Ina yi sosai, ina sha ma sosai.

Eh to a gaskiya na ba amfani da app ɗin TikTok, WhatsApp, Instagram, sai Facebook. Wayannan hudun gaskiya na ba amfani da su. Ina yawanci kullum sai na shiga ma sau biyu uku, wani ma sau biyar gaskiya.